Duka biyu ina ci dasu. Nakan ci da cokali in ta kama, wasu lokutan kuma nakan ci da hannu in ta kama. Idan naci abinci da hannu wani wasu lokacin ina jin daɗin abincin.

Gaskiya nafi son takalma wanda aka yi shi da auduga, saboda laushi nake ji. Bana gajiya da tafiya da irin takalman nan. Daɗi nake ji idan ina tafiya da shi.

Nakan yi cajin wayata a ko da yaushe idan batirin ta ƙare ta sauka. Ba ni da takamamman lokacin cajin waya. A ko da yaushe nakan jona wayata nai caji.

Nakan tara shara na a kicin, cikin inda nake tarawa. Na tara shi ko wani sati ko in ci karshen sati sai naje na zubar.

Na kan magance damuwa aiki ta hanya mai sauƙi, shine ka kira sauran ma'aikatan naka ku zauna ku haɗa kai duk wani abun da bai kamata ba.

Wanda yake kakkafa min baya ba wata ba ce illa 'yar uwata ƙan wata. Idan nayi aiki da yawa na gaji ita na sawa ta kakkafa min baya.

Eh, ina yawaita motsa jikina a kulli yau min kullun da safe idan na tashi nakan motsa wani lokutan ma har dare kan na kwanta nakan motsa jikina.

Nakan koyi fasaha sabo ta hanya mafi sauƙi. Na san ba iya wa na yi ba, nakan kwantar da hankali na, na koya duk wata ba tare da na ɗaga hankali aka yi ba.

Eh, ina koyan wata yare kaman yaren Ebira, Yarbanci wa'innan yaren guda biyu. Ina son wa'innan yaren kuma ina koyan su.

Nakan share ɗakina sau biyu a rana, da safe idan na tashi da kuma yamma. Nakan share ɗakina saboda na tsabtace shi yadda ya kamata.

Eh, ina lulluɓe da bargo sosai musamman ma lokacin sanyi. Gaskiya nakan lulluɓa da bargo sosai don na kare kaina, daga sanyi da ake yi.

Ina, ina amfani da matashi guda biyu amma guda ɗaya nake sa kai na amma guda biyu ne suke kan gado na.

Eh, ina son kallon faɗuwar rana sabida, tana ban sha'awa sosai. Tun tunma idan na zauna ni ɗaya, ina kallon faɗuwar rana, sai in dinga tunani mai kyau, da na soyayya.

Eh, ina musafaha da mutane sabida wasu mutanen ba a iya musu. Ko ya ka kai da haƙuri da shurun ka sai sun kai ka bango, ka tanka su.

Yadda nake son dafa ƙwai, ina son dafa shi irin karya gama dafuwa dinnan, wato half done. Haka na fi son dafa ƙwaina kuma sai na sa mai ruwa dai da dai dai har ya dafa shi in ci.

Eh, ina kuka lokacin yankan albasa. Ko yau ma da nake yanka albasa ina girki, sai da nayi ƙwallo. Musamman albasar ma, mai shiga.

Na fi son wasa da za muyi tare da ƙawayena, abokaina. Wasa da za muyi kamar gasa a gawazai ci.

Eh, ina sanya agogo a hannu domin sanin lokaci da kuma aiki cikin lokaci da yaka mata. Na san yaushe zan fara kuma yaushe zan gama.

Gaskiya magana ta Allah, nafi son shinkafa. Dan na kan ci shinkafa na tsawon wata ba tare da na gaji ba. Amma kafin na ci tuwo, na kan fi wata, wata ɗaya, wata biyu.

Gaskiya na fi son kunun gyada da kunun aya. Wa'annan ababai guda biyun nan ina son su sosai. Su nafi son sha. A abin sha gaskiya su ne wanda na fi so.

Eh ina cin tafarnuwa sosai sosai ma. Ko girkin da nayi yau ma, na saka tafarnuwa wajen guda huɗu. Manya-manya miyar da nayi yau. Ina cin tafarnuwa gaskiya sabida yana magunguna da yawa. Ina sonsa.

A'a gaskiya ni bana amfani da matashin wuya saboda ba ciwon wuya ne da ni ba kuma gaskiya ban saba amfani da ita ba, bamma taɓa amfani ba. Ballantana in san ya yake.

Eh, ina raba abincin mu da mutane, sosai ma, waƴanda ma basu da shi. Kuma, na san muna da shi, nakan raba musu, sosai. Saboda su ci su ƙoshi. Taimako yana da kyau musamman ma na abinci.

Nakan jira a layi sosai idan ta kama to ya na iya dole nama na jira tunda ina buƙatan wannan abun kuma aka ce sai na bi layi to dole ma na bi layi ina jira.

Eh, ina kallon taurari da daddare, da dare sosai, musamman ma idan ina cikin ƙalbin soyayya, nakan je waje na zauna nayi ta kallo.

Gudun fanka da na fi so shi ne lamba ta biyar. Na fi son wannan gudu saboda ba na son shi da yawa. Idan yayi yawa yakan sa mutum mura kuma mura yana ban wahala sosai.

Abinci da na fi ci da safiya gaskiya ina son waina da safe sosai kuma ina son doya da ƙwai soyayye da kunun tsamiya.

A'a, ba na shan magani kullum. Idan ka ga na sha magani, to ba ni da lafiya ne, ba na jin daɗin jikina ko kuma maruru ya fito mun, zan haɗiye ampiclos. Ba na shan magani kullum.

Eh, muna sa uniform a wurin aiki, sosai ma, sabida domin, mu tantance kanmu daga wasu ma'aikatan, shi yasa muke saka uniform.

Ina jagorantar mutane ta hanya mafi sauƙi cikin kwanciyar hankali. Ina kira ga dukkan hankalinsu da kawunansu a haɗa a zauna ayi magana.

Nakan tafa a hankali ba sosai ba amma idan ina cikin nishaɗi da annashuwa sosai, nakan tafa da ƙarfi yadda zan ji na gamsu naji ina nishaɗi.

Nakan siya abubuwa da yawa daga kasuwa. Nakan siya kayan abinci hatsi da provisions. Nakan siya kayan shafe-shafe na. Nakan siya kayan kamshi na. Nakan siya kayan sawa da tufafi.

Eh, rubutuna yana da kyau sosai ma saboda nakan natsu na rubuta yadda ya kamata, na yi rubutu a natse shiyasa na gogartacewa ya yi kyau.

Sabulun da na fi amfani da shi gaskiya Dettol ne. Ina matuƙar son wannan sabulun saboda yana da kyau, yana tsarkake jiki yadda ya kamata kuma yana fidda duk wani cuta.

Nakan yi wanka da safe idan na tashi na kammala dukka ayyukan gida, sai nayi wanka kuma kafin na kwanta da dare nake yin wanka kuma na biyu don na samu bacci mai kyau.

Nakan kwana kullum ƙarfe biyun dare ko ƙarfe ɗayan dare nake kwana. Sakamakon ina da ayyuka da nake yi da dare shi yasa bana kwan bana kwana da sauri.

Gaskiya, na fi son zama a birni, Sakamako, na riga na saba. A birni aka haife ni, na taso, na girma, na saba da rayuwar birni, shi yasa na fi son zaman birni. Ba zan iya zaman ƙauye ba.

Ina kunna kendir a gida sosai ma musamman idan babu wutan lantarki. Nakan kunna kendir kuma yakan haskaka min guri, ya haskaka min gida na yadda ya kamata.

Nakan motsa jikina sosai don kiyaye lafiyar jikina kuma nakan sha ruwa da yawa saboda yana da kyau shan ruwa da yawa don kiyaye lafiyar jiki.

Eh muna da manufa na wata wata musamman yan ofishin mu wato abokaina na gun aiki mukan yi adashe mu tara kuɗi, kuɗi duk wata.

Nakan taimaka ma mutane ta hanyoyi da dama. Idan na gan mutum bai da abincin ci, ina da shi nakan taimaka da abinci. In kuɗi ne, nakan taimaka. In shawarwari ne ma, nakan taimaka. Addu'a nakan taimaka.

Eh ina iya ɗaura ƙulli sosai ma. Idan na ɗaura ƙulli, idan ba ni da kaina ne da na ɗaura wannan ƙullin zan kwance ba, babu mai iya kwancewa duk dabarar mutum.

Nakan karɓi baƙo da hannu bibbiyu yadda ya kamata, saboda ban san hanun da zan faɗa gobe ko wata rana ba. An ce bakonka annabinka. Nakan karɓi baƙo hannu bibbiyu in ya kama na dafa mai abinci.

Kuɗin wutan lantarki ta, ta gidanmu, a wata, dubu ashirin da bakwai muke biya, kowane wata. Kuma, simun biya, idan ba mu biya ba, yanke wutar akeyi.

Eh, nakan cije farce idan naga farce na ya fito. Yawanci lokuta da yawa nakan cije, da ta cije farce ina magana ko ina fira.

Ina amfani da Redmi 14C. Irin wayar da nake amfani da ita kenan da shi kuma nake wannan aiki. Ina jin daɗin wayar sosai sabida tana riƙe min caji kuma wayar na da ƙarfi.

Na fi son ranar Juma'a gaskiya sabida Juma'a to babban rana. Juma'a rana ce babba kuma rana ce da aka haife ni.

Nakan yi amfani da kafofin watsa labarai da dama. Nakan yi amfani da Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Daban-daban ma suna da yawa irin su OKX, irin su Money Point, irin su Opay da dama. Na kan yi amfani da su sosai.

Nakan goga haƙora na sau biyu a rana. Da safe idan na tashi kan na yi, na ci abinci, na kan goge da kuma dare kan na kwanta na kan goge bakina.

A ko da yaushe idan nake jin damuwa, na kan so na zama ni ɗaya, na kwanta na yi tunanin rayuwa, na yi nazari da dama akan rayuwa. Ko na kunna waƙa mai daɗi ina ji.

Gaskiya, na fi kuzari da safe, saboda na fi jin ƙarfi sosai idan na tashi. Shi ya sa na fi kuzari sosai da safiya, sai ka ga ina aiki yadda ya kamata.

Gaskiya nafi son kofi. Kofi tafi daɗi sosai. Tafi shayi daɗi a wurina ba amma, saboda akwai wani irin shauƙi da daɗi da nake ji akoda yaushe da nake sha.

Nakan ajiye makulli na yawanci a maƙota idan zan fita da nisa. Idan kuma ba da nisa zan je ba, nakan riƙe kaya na na tafi inda zan tafi. Amma idan guri mai nisa ne nake, nakan ajiye a maƙota.

Gaskiya na fi son bikin Sallah. Bikin Sallah ina jin dadin ta sosai musamman ma idan za mu je ƙauyen mu. Mukan haɗu da wasu 'yan uwana da muka taɓi da ba mu haɗu ba.

Ina da takalma sama da ashirin saboda nakan sa takalma kala-kala. Sakamakon irin aikin da nake yi, shi ya sa na tara takalma ƙafa-ƙafa-ƙafa har sama da ashirin.

Eh, ina shan madara sosai saboda ina son madara. Nakan sha shi da shayi, nakan sha kuma da garin kwaki kuma nakan sha da coke.

Gidan abinci da na fi so shine Mr Biggs, da Chicken Republic, da Albaik Chicken, da kuma Shoprite a garin Kano.

Kayan aiki da muke amfani da su muna amfani da mic, speaker, drone, kwamfuta.

Idan na farka na kanyi sallah, na yi addu'o'i, sannan na je na yi aikace aikace, na share ko'ina, na goggoge ko'ina, sannan na zo na wanke hakorina sai na ci abinci.

Eh, muna amfani da ruwan rijiya musamman ma idan babu ruwan fanfo. To bamu da yadda za muyi, idan ruwan rijiyar ne dole muyi amfani da shi.

Gaskiya na fi son zama. Amma idan zaman tayi yawa, babu daɗi. Nakan so na tsaya kaɗan sannan na zauna, amma dai, magana gaskiya, ta domin Allah na fi son zama.

Na fi son aful, lemo, gwaiba, kankana, abarba, gaskiya waɗannan ne na fi so ƴaƴan itace.

Nakan share gida sau biyu a rana, da safe idan na tashi sai kuma yamma. Nakan share gida saboda ko ina ya zamana yana nan tsab tsab.

Eh, ina zuwa gidan film sosai ma amma kamar irin ƙarshen wata haka, mukanje tare da ƙawayena ko abokaina kallo.

Muna taro a mako yakan kai so uku zuwa huɗu, ya danganta. Kuma taro ne mai mahimmanci na haɗa kawunan mu ga baki ɗaya.

A'a, gaskiya ba na son yin safa kullum sabida wani lokacin yana zama kamar damuwa ne a ƙafar mutum, amma na fi saka safa a lokacin sanyi saboda ya tsare mun sanyi.

Nakan neman izinin hutu ta hanya mai sauƙi a gurin, shugaban, mu jagoran gun aikinmu. Nakan rubuta mai sannan na same shi na mai magana.

A'a, gaskiya ba na son cin abincin titi sakamakon cewa ban san yadda aka yi aka dafa ba, wane irin ruwa aka yi amfani da shi, ko tsaftatacciyar mata ce ko mara tsafta ce ban sani ba. Shiyasa bana son cin abincin titi.

Na kan je kasuwa ranar Alhamis da kuma ranar Lahadi. Wani lokaci sau ɗaya nake tafiya, wani lokutan kuma sau biyu.

Nakan duba saƙonni a aiki sau da yawa gaskiya saboda abokan cinikayyanmu suna yawan mana ciniki sosai.

Gaskiya na fi son ice cream vanilla. Da kuma na Top of Paradise na ShopRite. Ina matuƙar son ice cream ɗin su kuma vanilla flavor.

Gaskiya na fi son yanayi mai daɗi, annashuwa da farin ciki. Yanayin farin ciki duniya ne. Na fi son irin wannan yanayin saboda ina jin daɗi. Sosai hankalina yana kwanciya.

Ina zuwa kasuwa ranar Alhamis da kuma ranar Lahadi. Wa'annan kwanaki biyun da na kirgo su, su ne ranan kasuwa ta wannan unguwar.

Eh ina shan ruwan ya'yan itace saboda yana da kyau a jiki sosai. Duk wani ya'yan itace wanda ake ci kuma da yake da ruwa nakan sha saboda yana da kyau sosai kuma da daɗi.

Ina amfani da tsintsiya kala biyu ne, tsintsiyan laushi da zabori, tsintsiya mai ƙarfi. Wa'yannan tsintsiyan su nake amfani dasu, gun na laushi kuma cikin gida.

Gaskiya ina ji kamar babu wanda ya fi ni nishaɗi da jin daɗi a rayuwa a ranar biyar albashi. Wani daɗi nake ji saboda kuɗi duniya ne, kuɗi shine ginshikin rayuwa.

Eh ina cin citta a abinci yana da kyau sosai a jikin ɗan adam kuma da ƙamshi mai kyau a cikin abinci. Citta yana da kyau kuma a sha yi ma.

Teburinmu a wurin aiki babba ne sosai kuma kalan kofi ne, tana da faɗi sosai saboda dukkanmu wanda muke gurin aiki ya ishe mu abin da zamuyi.

Nakan tsara ayyukan da suka fi mahimmanci ta hanya mafi sauƙi saboda mu samu mu cimma abin da muke so.

Nakan kwashe duka kayan cikin durowa na, na fara ninke su ɗaya bayan ɗaya, na sa gurin riguna daban, gurin wanduna daban, gurin gyallolluka daban haka nake yi domin ƙara ainihi.

Wurin aikinmu yadda take babba ne sosai, babban kamfani ne. Ana gudanar da ayyuka sosai a wajen, kuma kamfani ne da kowa zai so aiki a wajen sabida haɗa kawunan da ake yi.

Gaskiya na fi son tufafin a afuduga, saboda laushinsa yana da daɗi a kafa, ga daɗin tafiya ga kuma mutum ba zai gaji ba. Sai ka ji kamamma karka ka cire takalmi.

A'a, bana sanya tabarau. A'a, bana sanya tabarau. Bana, ni ba ra'ayina bane, bai dameni ba. Shiyasa bana saka tabarau.

Gaskiya na fi son tassi, saboda tassi zai ɗauke ka kai ɗaya ka wata ya ka sakata, ka wala ka tafi inda zaka tafi. Cikin ruwan sanyi, hankali kwance ba tare da tashin hankali ba, shi yasa nafi son tasi.

Eh, ina tauna wa goro. Idan na tauna kuma haɗiye wa nake yi. Bana iya tufad da shi. Wasu suna tufad da shi su zidda. Ni kuma idan na tauna haɗiyevwa ne.

Gaskiya dangin mu na da yawa sosai saboda mu 'yan gidan sarauta ne kuma 'yan gidan sarauta gaskiya suna da yawa. Muna da yawa sosai ba magana.

Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shi ne a yi mana biya mai kyau. Idan muna ɗaukan albashi mai kyau, to gaskiya muna samun ƙwarin gwiwa sosai a aiki.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta sosai saboda tana da matukar muhimmanci. Akwai ƙaruwa da kuma sauransu, shi ya sa nake sabunta shirye-shiryen kwamfuta.

Eh muna da fanka a rufin dakin sabida ya dinga hura mana iska idan akwai zafi. Shi ya sa mu ka sa fanka a rufin daki.

A'a, ba na iya ɗinka tufafi sai dai na kai a ɗinka mun saboda ba aikina ba ne kuma ban koya ba sai dai na kai a ɗinka mun tufafi.

Gaskiya irin wasan da na fi so, na fi son wasan karatu. Wannan ya karanta, wannan ya ɗauka daga inda wannan ya sauke. Ina son irin wannan karatu.

Abinda nake yi da yamma kafin na kwana, nakan ɗau wayata, na shige yanar gizo, na yi dube dubena, na yi wasu ayyuka in ta kama, ko na yi kallo kallo, sannan na kwanta.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki muna amfani da kwamfuta domin sada saƙonni masu.

Eh, inajcin kukan zakara da safe yawancin lokaci ma kukan zakaran ne ke tashi na a bacci. Ko da alam ko ba alam kukan zakara nan idan na ji yakan tashe ni a bacci.

Abin da nake yi da ragowar abinci shine nakan saka a firijin gidanmu saboda ya ɗau sanyi don kar ya lalace, da safe sai na ɗuma na ci, wasu lokutan kuma ko na yi sadaka da shi na ba ma almajirai.

Nakan iya tafiya mako ashirin da shida. Kaman 26 kilometers nake iya tafiya.

A'a, gaskiya bana iya duba lambar QR. Sakamakon lambar, lambar boyayya ce ba a iya ganinsa, shiyasa bana iya duba lambar.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shi ne riƙe amana, aminta da juna. Ka zamanto mai gaskiya.

Eh ina son karanta littattafai sosai ma, musamman littafi na aure da kuma littafin rayuwa dai wanda ake gane ma mutane asaba.

Ina amfani da hannun dama ne. Da shi nake cin abinci, da shi nake wanke-wanke na yi wankin kaya na, da shi nake girki, da shi nake komai da komai na rayuwa.

Yadda nake daidaita aiki da rayuwa, ta hanya ce mafi sauƙi. In kana so ka samu sauƙi, ka ba ma rayuwa lokacinsa daban kuma ka tsara ma aikinka lokacinsa daban.

Eh, ina cin ma manufar tallace-tallace saboda yana matuƙar taimakawa a gurin kasuwanci. Garin tallace-tallace yakan kai ma wanda ma ba ka san shi ba.

Ba adadin ruwa da nake sha kullum. Ina shan ruwa ko in ce adadin ke nan, ina shan ruwa da yawa saboda yana da kyau. Duk wani ɗan adam yana shan ruwa da yawa, yana taimako a jiki sosai.

Eh, nakan sha ruwa mai sanyi amma lokacin zafi nafishan ruwan sanyi sosai sabida shi yafi kashe mun ƙishi. Idan ban samu ruwan sanyi nasha ba bana jin ƙishina yana kashuwa.

Nakan je wurare da wuri gaskiya saboda saɓa alƙawari babu daɗi. Idan nima aka mun haka kaman na haɗa taro, nace a zo mun lokaci ƙaza kuma aka zo daga baya, bazan ji daɗi ba. So bana ma mutum abin da na san ban son yi.

Na kan wanke tufafina sau biyu. Sau biyu nake wanke tufafina saboda tsaftacewa da kuma.

Eh, ina bada shawara a aiki musamman idan na je na yi research, na yi karance-karance akan wasu sabbin abubuwa da ba a sani ba. Nakan kira dukkanmu mu haɗa kawuna na bada shawara.

Eh, kujeru na suna da daɗi gaskiya sabida na fi son kujera mai laushi. Shi ya sa na sa kafinta da zai buga mun kujera ta, ya buga mun shi mai laushi. Shi ya sa na ke jin daɗin kujera na.

Eh muna da wifi a gida babba ma amma na Airtel muna amfani da shi. Muna jin daɗin rayuwar mu. Ba mu da matsalar network. Mu shiga yanar gizo mu dama muyi abin da mu so.

E, ina jin.

Inda na fi son ciyar da hutu wato Dubai ina son wannan kasar saboda ana jin daɗin rayuwa sosai idan har kana so kayi hutu kasan ka yi hutu to ka tafi Dubai.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine zamantakewa da masu maka ciniki shine mafi mahimmanci a kasuwanci.

Kayan ɗaki da na fi so gaskiya, ina son foreign kaya. Kaya waɗanda suke foreign na ƙasashen waje su nafi so saboda sun fi daɗewa, ƙwari da kuma kyau a ɗaki.

Eh, ina sa turare a kullum saboda ina son turare sosai sosai. Shi ya sa nake sanya tulare a kullum bana gajiya. Turare duniya ne, turare duniya ne.

Eh, na kan iya bada barkwanci saboda ƙawayena da abokan arziki da muke mu'amala da su sosai, muke zama muke wasa da dariya da su. Yawancin lokuta idan nayi magana sukan yi dariya.

Yadda nake tabbatar da ingancin aiki shine idan muka kafa doka ko aka kafa doka, aka bi wannan dokan kuma aka cimma abin da ake so, to nan nake sanin mahimmanci da ingancin aiki.

Muryata ba ta da ƙarfi sosai, a hankali ne amma ba hankali sosai ba. Kawai dai murya ce ta tausa haka muryata take.

Eh ina son abinci mai yaji wasu lokutan, wasu lokutan kuma gaskiya bana so. Akwai irin yajin da in yai yawa sai ma ka kasa cin abincin, amma idan yajin daidai-daidai ne kana iya cin abincin ma ka yi santi.

A gaskiya nafi son fim ɗin Indian saboda suna son yin soyayya a fim ɗin su. Shi yasa nafi son fim ɗin Indian saboda ni kaina ina son soyayya sosai.

Na fi son miyar gyada. Ina matuƙar son wannan miyan sosai. Miyar gyada da tuwon shinkafa aka haɗa shi, an tashi kaina, an gama da ni.

Na fi son bayar da kyautar kuɗi saboda ta fi mun sauƙin badawa. Abinci wani lokacin nakan ji ƙiwiya na dafa kuma nakan ji ƙiwiya na fita na ce zan je na siyo shiyasa na fi.

Muna da madubi guda huɗu a gidanmu, ɗaya a ɗakin ummammu, ɗaya a ɗakin abbanmu, ɗaya kuma a banɗakin ummammu, ɗaya kuma a banɗakin abbanmu.

A'a gaskiya bana son wurare masu haya-hayaniya saboda na kan ji ba daɗi har ciwon kai ma yakan sani. Bana son wuri mai hayaniya kwata-kwata.

Bokatanmu a gida za su iya kai guda goma, saboda ko wane banɗaki akwai bokatai guda biyu, bibbiyu-bibbiyu. A waje ma akwai wanda aka zuba su na aiki, a kicin ma haka.

Nakan share gora sau biyu a rana. Idan na tashi da safe nakan share ƙura da kuma yamma nakan share ƙura, madubi da kuma abubuwa.

Babban nasarar da muka samu a aiki shine abubuwan da muke ƙera wa ta samu karɓuwa a duniya gabaki ɗaya. Robobi da muke ƙera wa ta samu karɓuwa shi yasa.

Eh, ina da sa hannu a saƙonninmu, sai ma na sa hannu kafin a iya karanta ko kuma a amshi wannan saƙon, sai da hannuna a ciki.

An haife ni a watan Fabrairu watan biyu, shi ya sa nake son wannan watan. Nakan ji daɗi sosai duk sanda aka zo murna.

Abincin da na fi so shine shinkafa da miya da nama. Ina son wannan shinkafan sosai.

Ina da jaka musamman da nake ajiye takardun aikina. Sakamakon kar wani ruwa ya zuba a ciki ko mai ko wani abu. Jaka na siya mai musamman nake zuba takardun aikina.

Aikin gida da nake yi kullum su ne shara, goge-goge sai kuma wanke wanke sannan kuma na kan yi girki.

Nakan inganta aikin mu ta tsiga daban-daban, wato nakan tsara shi yadda ya kamata. A kullum nakan karanta abun da ya fi na da.

Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta wato installing antivirus. Sannan nakan share ta a ƙasari kusan kullum na yi updating ɗin ta na share.

Eh ina da dabbar gida, kamar mage. Ina son mage sosai. Yakan taya ni hira ya ɗibe mun kewa musamman ina nan ɗaya. Ina son mage.

Eh, ina iya tuƙin mota. Na tafi duk inda zan tafi. Adun ga aikeni ma daga gida, na tafi. Idan aiki nima daga kasuwa, na tafi. Ina iya tuƙin mota sosai ma.

Burina a aiki a ko da yaushe mu fi yadda muke na samu muƙami mai girma kuma abubuwan mu ta karɓu tafi yadda take tafiya.

Nakan kammala ayyukana a lokaci ta hanyar fara ayyuka a lokacin da ya dace kuma na sa kaina ba tare da na raba hankalina ba.

A'a, gaskiya bana raba wurin da nake a yanar gizo saboda tsaro. Bai ma kamata ma mutum yana raba inda yake a yanar gizo ba saboda bai dace ba. Ana iya ayi amfani dashi a cutar da rayuwar ka.

Ito wasu lokutan na kan yi fatan na samu cinyawa, Dukdadai ban san menene cinyawa ba.

Eh, ina yin aikin bayan lokaci. Musamman na gama aikina cikin lokaci da sauri, na ga ba abin da nake yi kuma na ji ban gajaliba, toh nakan iya ƙirƙiran wasu aiki na yi su a bayan lokaci.

Nakan kalli madubi sosai musamman ma idan nayi giso sabo. Nakan ɗau madubi, na kalla kai na sosai kuma idan naga fuska nata ɗan sauya bana gajiya da kallon fuska na, na sani yi zammar.

Eh nakan rubuta kuɗin, ko ince kashe kuɗin aiki nakan rubuta saboda na san me na kashe, me na ajiye, miye kuma ya kamata mataki na gaba.

Na fi son naman zobo da naman kazar Hausa. Waƴannan nama su nafi so sosai. In ka bani wannan naman ka gama birge ne sosai ma.

Eh nakan sanya hula musamman ma lokacin sanyi. Na fi saka hula sabida tattare min sanyi kar ina jin sanyi da yawa ta ka. Shi yasa nake yawai ta sa hula lokacin sanyi amma.

Abin da nake yi don nishaɗi shine na tabbata da abokaina mu halarci gurare, ko in ce guraren buɗe ido masu kyau a gari.

E, ina mike jiki da safe sosai. A duk sanda na tashi na yi wannan mikar ina jin wani daɗi da shauƙi a cikin jikina. Shi yasa a ko da yaushe na tashi na kan yi mika sosai.

Eh, ina sauraron rediyo saboda na ji labarai abin da ke tafe a duniyar nan tamu. Yana da matukar muhimmanci ma sauraron rediyo sabida za ka ji.

Eh ina jin tsoron ƙwari gaskiya dani, akwai waƴanda suke cizo waƴanda kuma basu cizo, dukkansu suma ina jin tsoron su dan gani nake kaman suma cizon suke, ƙwari gaba ɗaya gaskiya bana son su.

Eh, ina iya busa tsaki ma sosai musamman idan an bani haushi ko kuma abin da nake yi ya ƙi. In naji haushi, nakan busa tsaki sosai.

Yadda nake shirya ayyukata, nakan zauna na tsara, na tsara ayyukan yadda ya kamata ba tare da an samu matsala ba. Duk wani aiki zan tsara shi yadda ya kamata saboda a cimma abin da ake so.

Babu inda nake son ziyarta a rayuwata sama da Ka'aba. Bawai babu wurare da nake son ziyarta ba amma dai buri na Allah ya kai ni Ka'aba. Allah ya nuna mun Ka'aba kafin in bar gidan duniya.

Abin da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa, idan har ina gida, nakan ja ƙanne na ɗaki mu yi ta tatsuniya masu daɗi da labarai masu daɗi, labarin duniya masu daɗi. Idan muka gama mu dinga tambayar ansa.